Yanda nakeyi dan kiyaye lafiya ta ita ce na kan so motsa jikina, in na tashi da safe da kuma yamma.

Eh, wayata na cika ajiya saboda ina da ajiyoyi da yawa da nake yi.

Eh, ina shan madara sosai ma madara tana da matuƙar amfani sosai a gareni, sabida ina jin daɗin amfani da ita.

Muryata ba ta da ƙarfi kuma ba ta a hankali. Madaidaiciya ce, ba karifi ba, ba hankali ba, haka muryata take.

Wurin aikin mu yana da kyau sosai matuƙa sabida ana zaman takewa da juna zaman lafiya.

Abinda nake yi da farko lokacin da na isa ofis shine zan je na samu babbar gurin aikin mu, na gaishe sa.

Ina amfani da tsintsiya kala biyu ne. Ina amfani da tsintsiyan kwakwa mai ƙarfin zabori da ta laushi.

Tufafin da na fi so ita ce tufafin auduga mai laushi saboda ta fi daɗin sawa.

Wasa da nake yi a waje ita ce wasan ɓuya-ɓuya. Wannan ya je ya ɓuye a ce a nemo wannan.

Eh ina son zama kusa da taga sakamakon gaskiya bana son zafi gaskiya shi yasa saboda iska da yake shigowa.

Eh ina cin salati. Salati yana da daɗi matuƙa musamman ma ka dafa shinkafanka mai daɗi ka haɗa salati.

Nakan fara aikina kullum da safe kaman irin ƙarfe takwas haka nake fara aikina gaskiya.

Dangantaka ta da abokin ko abokan aikina yana da kyau sosai saboda muna zaman lafiya da juna ba haya ne ba.

Sosai ma ina kuka lokacin yankan albasa, musamman albasa tana da zafi sosai da shiga ido. Na kan yi kuka gaskiya.

Gaskiya na kan rera waƙa lokacin wanka. Wasu lokutan wasu lokutan kuma han nagama ba abunda nike cewa.